Ina shan ruwan sanyi amma ban cika shan ruwan sanyi sosai ba. Sabida ruwan sanyi sosai in ka sha mura zai iya damun ka. So, a rana dai nakan sha ruwan sanyi kaman sau biyu zuwa sau uku. Da safe in na tashi nayi wanka zan sha ruwan sanyi. Da rana nakan sha ruwan sanyi in zan je aiki. In na dawo daga gurin aiki, nakan ƙara shan ruwan sanyi kafin nayi barci.

Ba na fiki cin tufafi, saboda fiki cin tufafi yakan raunata zuciya, so ni ba na fiki cin tufafi. Amma wani lokaci na kan fiki cin tufafi saboda ya, in zuciyar na yi rauni na kan taya fiki cin tufafi a rayuwa na.

Anguwan mu unguwan talakawa ne. Ko wani gida yara sun fi ashirin. To anguwan mu hayaniya da yawan rikice-rikice na yara zai hana ka ma zama a cikin anguwan. Anguwan gaskiya unguwan mu unguwan talakawa ne. Babu daɗin zama ko kaɗan a cikin anguwan. Shi ya sa mu lokaci mana ke fitar da cikin anguwan.

Eh ta wani lokaci na kan ajiye kwafin bayanai na, hukun bayanan dangina gaba ƙidaye a cikin kundina amma wani lokacin bana ajiyewa. Amma idan abu mai amfani ya faru nakan rubuta na ajiye a cikin kundina amma ban cika yin hakan ba saboda ba kome bane za ka rubuta ka ajiye.

To, so tari dai na fi cin abincin rana ƙarfe ɗaya na rana, amma wasu lokacin akan samu matsala ba'a gama abincin ba, So wannan lokacin nakan kai ƙarfe ɗaya da rabi zuwa ƙarfe biyu amma ni na fi son in ci abincin rana da misalin ƙarfe ɗaya amma kuma du yanda ya zo mun daga ƙarfe sha biyu zuwa ɗaya nakan ci abinci.

Ina zuwa kasuwa yin sayayya amma ina je kasuwa sayo abu na fi sayen maggi domin shine ake amfani da shi kullum kullum. To duk ran da na je kasuwa gaskiya sai na sayi maggi. Shi kan ba na, in na je kasuwa ba na cewa ban sayo shi ba. Duk ran da na je kasuwa maggi kan dole ne a cikin sayayya na, sai na saya da maggi.

Nakan taimakawa mutane ta hanyoyi da dama. Wani nakan taimake shi da kuɗin da nake da shi, wani nakan taimake shi da tufafi, wani kuma zan taimake shi da shawara. Amma na fi taimakon mutane da kuɗi domin suma suje su biya bukatunsu. Amma wani lokaci nakan ba mutane shawara.

Eh muna da, muna da manufa na wata wata domin a cikin gida haka duk wata mukan taru muyi taro. Ko wane wata ƙarshen watan za mu zo mu zauna muyi taro. Kowa ya faɗi matsalolinsa, ya ji matsalolin ɗan'uwansa sai a magance shi. Ina shine manufarmu na wata wata da muke yin taro a gida.

Eh gaskiya, a duk shekara lokacin da na fi so shine na fi son lokacin damuna. Saboda lokacin damuna kullum dai zamana akwai ni'ima, sannan in ciyawu sukan fito koraye. Na kan so in kalli ciyawa don ya ƙara min ƙarfin idanu, sannan kuma babu zafi. Wuri akan samu ni'ima sosai. Na fi son lokacin damuna.

Wasan da na fi son yi shine wasan ƙwallon ƙafa, domin wasan ƙwallon ƙafa wasa ne na tunani da ƙwaƙwalwa wanda a kowane lokaci, kowane daƙiƙa, ƙwaƙwalanka zai kasance tana cikin amfani. Saboda abu ne wanda yake faruwa na zahiri, so wasan ƙwallon ƙafa shine wasan da na fi so a duk wasanni.

Eh, naka-- ina zuwa gidan fim domin na kan je gidan fim in kalli wasa cikin jama'a. Yakan-- na kan fi jin daɗin kallon wasan da a ce na kalli wasan a gidani kaɗai. Na kan je gidan fim na kalli wasa cikin jama'a domin muyi muhawara, mu ji ra'ayin juna daban daban. Na kan je gidan fim.

Eh nakan kunna tsaron batiri lokacin da na dawo gida, na gama duk wani harkokin da na yi na gida, na gama karatu, na zan kwanta ne barci sai na kunna tsaron batiri domin in samu tsaro sosai a gidana da kuma ni kaina da lafiyan kaina ba ki dai na kan kunna tsaron batiri.

Yanda nake zubarda shara shine kaman sharan da ya fito daga cikin dakina, in na share nakan tara shi a cikin leda sai in saka a cikin ragan da na ajiye na ɗaki na tara sharana. Sannan in ya taru da yawa sai in fitar da shi in je na ajiye a bakin hanya. Akwai motan da suke zubarda shara su zo su ɗauki wannan shara.

Eh, a kasuwanci dai abu mafi muhimmanci shine kaje kayiwo sari. In kaje kayiwo sari sannan kuma ka zo ka nemi customers ka sayar da kasuwan, ka sayarda abunda ka saro a kasuwa kaci riba. Too abude mafi muhimmanci a kasuwa shine ka kyakkyawan halaka tsakanin mai saya da mai sayarwa shine mafi muhimmanci.

Eh, duk ran da aka ce ƙarshen wata ya zo za a biya albashi, nakan ji daɗi sosai da sosai domin idan wayana na ji ƙaran ƙararrawan ta albashina ya shigo, nakan ga wannan kuɗi kamar kyauta ma aka bani kamar ba aiki nayi ba. Gaskiya ranar zub biyan albashi kamar, kamar ranan sallah ina jin daɗi sosai.

Gaskiya in zan hau sama, nafison na hau matattakala akan in hau lifta. Domin shi hawa matattakala yakan sa ka girgiza jikin ka sannan zai ƙara maka ƙwari kamar kayi atisai ne amma shi kuma hawa lifta kana tsaye ne kawai lifta zai haurar da kai kaiƙa sama idan ka zaƙi.

Tsintsiyar da nake amfani da shi shine tsintsiya na kwakwa. Domin shi tsintsiyar kwakwa yakan share mun ɗakina sannan kuma yakan mun shara na tsakan gida amma ina amfani da tsintsiyar laushi amma dai sotari nafi amfani da tsintsiyar kwakwa domin tsintsiyar kwakwa ina amfani dashi guri da yawa.